Yaushe kake kwana kullum? A cikin gaskiya kam bana kan yi barci da sauri. A kagan kamar ni da barci kowane rana sai misali karfe goma sha biyu na dare zuwa karfe ɗaya na safe. Sannan misali karfe biyar na safe na farka. Bana yawan barci da sauri. Ba wai kallon TV nake yi ba. Lokoci zan ɗan yin karatu, wani lokoci zan ɗan dubba social media in san kome ke tafiya. So aikina kam bana tashi da sauri. Ina kai gida mai yawa karfe shida sai in wanka, sai in ci abinci. Sannan ɗan huta kafin nan zuwa karfe takwas. Nace karfe takwas kuma. Sannan karfe goma sha biyu na dare ko karfe ɗaya. Sai in barci. Na yi barci da sauri misali karfe goma sha ɗaya kenan na dare. To wannan ba dalili, ba wai ciwo ba, ba wani abu dai haka kawai na saba yi. Wanna yin fara tun lokacin da nake makaranta ne. Dan ana yawan karatu. Ɗan yanayin course da na karanta course na bukatan karatu sosai. So abin ya biya saba mun da na fara aiki ma. Aiki muna aikin dare wato call duty kenan da mukan kwana a asibiti. So ban saba da barci sosai ba.

Yaya nake son zama? Ni mutumi ne mai iyali, ina da mata, ina da yaro sau. Nafison zama cikin lafiya, a cikin salama ba damuwa. Ina lura da kaina, ina lura da iyali-- iyalina. Ina bin da ya kamata yi, ina bin dokan gwamnati. Ina biyan haraji, ina ɓauta wa Allah, ina taimakawa al'umma, al'ummin da sauran jama'a. Taimakawa talakawa, biya hajina. Irin rayuwan da nake so kenan. Bana son rayuwan matsala, rayuwan fittina. Bana son damuwa ko na wani iri. Rayuwana sauƙi nake so, cikin salama, cikin kwanciyar hankali. Irin rayuwan da nake so kenan. Yauwa.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka. Ahhh, fanka ma da yawa. Ko wanne ɗaki na da fankan shi. Akwai kuma air condition. Irin fanka ba mai juyawa ba, irin mai sa sanyi ɗin nan yauwa. Irin sa akwai. To, ahhh, yep.

San nawa kake share gida? To a gidan nan ina sharan gida kusan kowane rana. Kowane rana ina shara amma ba kowane gafe bane. Kaman ɗakin dafa abinci wato kicin kenan, kowane rana ina share wancan. Ɗakin kwana na share son uku a sati, a, bakati son ɗaya a sati, bayan gida ma son ɗaya a sati. Inda ka gani, so ɗakuna bisa ga amfanin ɗaki haka ake shara. Haka nake share, nake share gidana. Akwai wa inda ake share, inda nake share kowane rana akwai na nake share son uku a sati akwai na nake share son ɗaya a sati. Gan kaman ɗakin bayan gida son biyu a sati nake wanke. Yauwa. Da wanki mai kyau kenan da ana wanke da bango da koina. Amma shi ma kusan kowane rana ake wanke. Amma wanki mai kyau na ɗakin bayan gida son biyu ake yi a sati. Na dan share ƙura akan kayayyakin da ake amfani da su. Wancan ma kowane rana. Amma share sai mu sallake ranar ɗaya sai mu sake share ƙura kuma haka muke yi.

Kana cije farce? Eh! Ina alluran rigakafi domin kare kaina da iyalaina daga cututtukan da ana iya ana samunsu. Eh, na kan alluran rigakafi. Duka da ni da yarana, duka da ni da matana da duk yarana mun yi alluran rigakafi. Yana da muhimmanci sosai, yana da amfani ta. Ina aiki a bangaren lura da hankalin jama'a. Ni ban yi rigakafi ba kuma ya wane daman na da shi in ce ma wani ya je ya yi rigakafi.

Eh ina yi, ina ajiya a yanar gizo. Zamani ya canza yanzu ai sosai, in ba tare da haka ba, a ba cin gaba kuma. An riga an wuce zamanin asusu da banki irin na da. Da akwai banki irin na da har yanzu amma komai ya canza yanzu. Zamana ajiya kuɗi irin ta zamani.